A'a, ba na shan magani kullum, saboda ba ni da wata lalura da ke damuna, shi yasa ba na shan magani kullum. Amman masu lalura kullum kamar hawan jini ko ciwon suga to za a same su da shan magani a kullum. Amma ni kam ba na shan magani a kullum.

To abun dai da nake da yamma kafin na kwanta shine nakan saurari labarai a shafukan sada labarai kaman su BBC, CNN da su voice of Amurka. To da zaran na gama sauraron labaran nan, shi ke nan sai in tafi kan wajen kwanciyana in kwanta shi ke nan sai da safe kuma idan na farka.

To muna inganta aikin mu wajen neman shawarwari, a wajen wanda suka fi mu ƙwarewa da kuma wanda suka fi mu hangen nesa don mu ma mu samu mu cimma buri na rayuwa da kuma na aiki a lokaci ɗaya. To ta hakan ne muke ƙoƙarin inganta aikin namu ta hanyan neman shawarwari da kuma abunda ya kamata.

Dangantakanmu da abokan aikinmu dangantaka ce kyakkyawa sosai, inda za ka same mu muna girmama juna kuma muna ba ma juna kariya a wajen aiki. Idan kuma aiki ne ya ɗan cushe ma wani daga cikinmu to sai a samu wasu daga ciki wanda za su taimaka ma mutum don ya ga ya cima shi buri na aiki na shi.

To app ɗin da nake amfani da su sau da yawa sun haɗa da social media apps irin su Facebook, Twitter, Reddit da kuma LinkedIn. Duk nakan yi amfani dasu dan neman labarai da kuma ƙarin bayani akan abubuwan dake faruwa kullun. Eh, wa'annan su ne apps ɗin dai da na fi amfani da su, su Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram da makamantansu.

To babban nasaran ɗaya da na samu a wajen aiki shine na samu ɗaukaka daga a matsayina editor one zuwa na editor two. Toh wannan matsayi ya ƙara ƙarfafa mun aikin da nake ƙoƙarin yi don wannan shine promotion babba wanda na taɓa samu a wajen aiki. Promotion daga editor one to editor two.

A'a, bana duba da daftarin kuɗi saboda ba da shi na yi dogaro ba. Amma na kan yi la'akari da kuɗaɗen da nake samun a lokaci zuwa lokaci kuma na kan iya amfani da su wajen biyan bukata nawa. To, dalilin haka ne ya sa bana duba da daftarin kuɗi ko ma na wane ne.